Eh, to gaskiya hayaniya sai ta taso. Inbata da taso kagani, bara kabi ta ayi ta ba, shi hayaniya. Inda nike jin hayaniya, ba sosai ba gaskiya ni ba ɗan hayaniya bane. Amma ba gaskiya kakkazo ta waje na da hayaniya. Dam bara tayi kyau ba. Hayaniya ba abunda ya kamata anayi bane haka yake kaga bana cika hayaniya amma ga waɗanda suke zaman mutunci da kuma adalci ne bana son munafunci, shi hayaniya bai da kyau.

Yaya kuke kare kanku daga sauro? Sauro shi dole ne ka kare kanka daga sauro. In ka samu shi maganin sauro ka ɗan faffesa sai ka bar shi. Idan ka kashe sauron tukuna ka zo ka shiga kai bacci. Kuma saikai amfani dashi net na sauro. Akwai abin da ake shiga ciki sai a kwana a ciki. Ana kare sauro da shi.